Na fi son Januwari a lokacin farkon shekara. Na fi son watan farko. Abin da ya sa nake son watan farko, sabida in aka tashi addu'a, akan ci Allah yasa farkon shekarar nan ta zo da abubuwa sababbi na alkhairi. A farkon shekara, akan tsinci yanayin da ƙasa za ta sauya. Saboda duk shekara, farkon shekara Januwari yakan zo da sabuwar sauyi. A lokacin ne ake ija tsofaffin abubuwa, aɗak ko sababbin abubuwa. Shi ya sa mutane da yawa suka fi son farkon shekara a sabuwar shekara. Sabida abin da ya sa aka fi son farkon wata a sabuwar shekara, sabida ya kasance a farkon wata ne duk wani bajet da gwamnati suke yi da wasu abubuwa da ake yi na inganta tsaro da ƙasa, da lafiya, da kuɗi. To ya kasance masu kuɗi da mutane suna yin marurinsu a farkon shekara, sabuwar watan farkon shekara. Shi ya sa nake son watan farko a sabuwar shekara wanda da turanci ake ce ma First Januwari. Sabida lokaci ne da ya danganci al'amura kala kala. Lokaci ne da ya danganci sabon farashi daga kan wasu kayayyaki zuwa na gwamnati. Daga lokutan ne abubuwa kan sauya, tun da dukkan wani wanda yake raya a duniya ya san da farkon wata a sabuwar shekara. Tun da wani yakan haɗa sha'ani, wani yakan haɗa biki, wani yakan haɗa walima, fati sabida tunawa da ranar farkon wata a sabuwar shekara. Shi ya sa nake son farkon wata a sabon shekara. Saboda ya kasance yana da matuƙar amfani da kawo sababbin abubuwa dangane da sabuwar shekara. Sabida da sabuwar shekara, watan farkon nan wasu a satin farko suke fara san ja tsare tsarinsu na shekarar. Wasu kuma kafin shi, kafin a shiga shekarar ne ana gab da za a shiga. Ana wata ɗaya saura suke san ja tsarikan su. Sabida san ja tsarikan nan nasu shi ke ba su daman yin abubuwan da ya dace.